Me tambayan shine me kake yi don ƙara aiki? Abubuwan da nake don ƙara aiki suna da yawa. Um, asalin aikin da nake dama shine kiwon dabbobi. Yanzu haka nan ina tunanin fara shiga aikin ɗeban kayayyaki daga wani ƙasa zuwa wani ƙa-- daga wani state zuwa wani state.

Shagon da na fi zuwa shine shagon mai shayi. Yawanci lokaci shagon mai shayi na kawai yake ne a buɗe a unguwarmu kuma ba abun da nake neman dabaran samu a shagon shi ba. Ku mene ka ke so, ko biskit ne, ko burodi ne, ko ruwan sha ne, kai, ko nama ne ma, ko mai sai da nama ta kusa da shagon shi kuma ba wannan kaɗai ba ma. Yawancin lokacin dare yayi haka, za ga shi kaɗai ne kawai a buɗe. Nagan shagon shi ne na fi zuwa.